Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Rediyo aba ce da za a ce tsohuwar a mu kira shi fasaha kuma mu kira shi da technology, duk kalma ɗaya ce. Tsohuwa ce gaskiya ta daɗe a duniya. Tana nan tun kafin a samu talabijin, tana nan tun kafin a samu waya da dai sauransu. Sannan kuma ita makanta ta samu sauyi cikin lokaci. Don ta rediyo da da aka sani irin dai abu da za ka samu kamar ƙarama, akwati ko kuma babba dai. Haka da ɗan haɗe-haɗe de da bature yake masa, za a saka mata batir. In ƙarama ce batir uku, batira in ba manta ba akwai mai ɗaukan batir huɗu ƙanana. Akwai babba ɗan tsakiya dai batir huɗu ko biyu haka tsaka tsakiya haka da sauransu. Sabida haka rediyo aba ce wanda gaskiya yana daga cikin manyan ƙirƙira na fasaha da muka samu a wannan duniyar tamu. Ba cimma zamanin yadda amma har yanzu dai tana da amfani. Amma kamani ba aba ce bane da nake sauraro a kai a kai a kai. Gaskiya ya daɗe ban amfani da hannuna in saurari rediyo haka da sauransu ya daɗe. To amma idan watakila wani na kusa da ni ya saka, sa'an nan kuma sakon da ake isarwa yana da mahimmanci, to tabbas ina sauraro. Saboda ita rediyo hanyar isar da sakone. Ana isar da rahotanni kala kala. Wanin na ƙwallo, wanin na abun da ya shafi al'amari ta duniya, wanin shawara ne, wanin wa'azi ne, wanin kira'a ne, wani abun da ya shafi coci ne, wanin ga shi nan dai kowane akwai abubuwa da yawa wanda rediyo ta ƙunsa. A da wanda nake sauraro, sanda muka to mutum ya tashi a gida kuma kana da iyaye masu sauraron rediyo. Kaman mahaifina shi kullum yana cikin sauraron rediyo musamman abun da ya shafi rahotanni na abun da ke faruwa a duniya. Irin su yana irin rahoto na VOA, Voice of America ke nan, don yasan me ke faruwa. Akwai irin rahotannin ƙarfe shida ta safe a da sha biyu da ƙarfe ɗaya da sauransu. Wannan duka ana sauraron su. Amma ni gaskiya na kwana biyu kamar yanda na faɗa ban saurari rediyo ba, ban mai da hankali akan rediyo ba. Har, har ina tunawa ni yanzu akwai sai dai indalili ya saka. Daga ciki watakila idan ba wuta, in babu wuta sai ka samu watakila ana so a saurari commentary na ƙwallo. To akan kunna a rediyo. Bana manta ko kwanan nan dai abokin zama na yayi, amma wanda na fi tunawa yafi shahara a ƙwaƙwalwa na da ban manta ba. Ina ji shi ne wanda ya faru a shekara ta 2007. Lokacin da ake wasan ƙwallo ta ƙafa na under 17 a Najeriya. Da muna cikin kallo da aka ɗauke wuta, da aka ɗauke wuta. Muna nema wace hanya ce za mu ci gaba sauraron wannan wasannin. Sai aka kunna a rediyo, tunda rediyo shikam ba za ka kalla ba amma za ka ji shi commentator zai na faɗa, mai fashin baki ke nan, zai na wato ainihin faɗa. Wane ya ba da, ya miƙa, wane ya miƙa, wane ya miƙa haka da sauransu. To banda wannan nan kuma ina da abokanai ko kuma wacce na sani take program haka a rediyo. Irin na shaƙatawa haka, waƙoƙi haka da sauran su. To shi ma wani ranan dai kwanakin baya dai zan ce na taɓa mai da hankali dai in saurara haka da sauran su. Amma gaskiya na yi kwana biyu. Tabbas dai, tabbas dai rediyo aba ce wanda gaskiya tana nan ne kusan ba abu bace. Ta rage ƙarfin ta ya ragu ba kamar da ba. Amma har gobe tana da mahimmanci. Ni ba na sauraro amma da yawan mutane suna amfana daga wannan fasaha.